Kwarai, ma da gaske. Ina iya tuƙin mota. Domin tuƙin moto ba wani abu bane wanda mai wahala da za a ce ko ya sa mutum ya gaza. Sai dai inda man tun mutum, tun yarantansa bai koya ba. Ma'ana ya fara daga ƙanana tun kama daga keke har zuwa mashin har zuwa ita kantan mota ɗin da ake magana. To shi tuƙin mota gaskiya ba wani abu bane. Eh nakan iya sa. A duk lokacin da na ga damar hawa sai in hau. Tuƙin mota bayi da wani, eh, sa rashin jin daɗi ko ka ji ba ka son wannan. Sai dai idan kana rashin lafiya ko ka gaza ta yanayin lafiyarka to shine kawai. Amma to ɗan ka yi tuƙin mota gaskiya ne a guri ba wani abu bane gaskiya. Eh wannan shine magana mafi inganci game da tuƙin mota. Eh.

A'a, ha ba dai. Ni ba zan iya kwana gaskiya kamar ciki ba. Kwana a ciki ai bai taso ba. Idan za ka ji daɗin bacci sosai, ka kwana ka samu gadon ka lafiyayye ka kwanta, ƙafafuwan ka, ka miƙe su yadda ya kamata, ka rausaya ka juya duk yadda kake so ka juya. Wannan shine magana. Amma ace ka kwana cikin mota ai ba zai yiwu ba. Sai dai kawai in babu yadda ya sauya ya kashi kawai sai ka yi. Amma in dai akwai dama, ba tafiya ba, ba wani laluri ba, kawai a ganina kawai ka tsaya ka kwanta a gado, a katifa ka lafiyayya ita ce kawai zai fi gaskiya. Amma wai idan kace ka kwana a ciki, eh, mota bai taso ba, ma wannan zan can gaskiya. Se dai in dai laluri na halin tafiya ko kuma bin dai ya juɓinci haka, jama'a sun yi yawa gidan ku ana taro ko na ba ka, to ba laifi wannan. Amma dai haka nan kawai ka katifa lafiyayya, gado lafiyayya ko ka je ka kwana ciki ai ba ba abu wane wanda zai saka ka ji daɗi gaskiya. Wannan that's to me gaskiya ke nan. Wannan shine magana.

Gaskiya kayan da na fi so kayan ciye-ciye shine gaskiya a fannin kayan ciye-ciye, na fi son biscuit domin kam ko ba komai kafin ka samu abinci ka ci, idan kana tauna biscuit ba ruwan ka da samun wani rashin lafiya ko abun da ya kama da haka a cikin sassan jikinka, musamman wanda mutane suke ta fama da shi a yau ma'ana ulcer. So gaskiya na fi son irin wannan snacks ɗin musamman kayan biscuit kenan. Sannan kuma in da dama in Allah ya sa na samu, eh kuma ina son abin da ake kira gurasa wanda Larubawa suke kiransa, eh suke kiransa asha'ir To shine wanda gaskiya na fi so dangane da kayan ciye-ciye. Wannan shine magana game da haka tafanin kayan ciye-ciye wanda na fi so.

Zan ciye-ciye a lokacin hutu, idan muka je can irin ƙarshen gari haka wurin da ake hutawa, wanda an tsara sane domin hutu ga kuma kayan ciye-ciye na alatu ga duk wanda mutum yake so ya ci ya sha. To a gaskiya kam na fi son in je hutu irin wuraren nan, domin ko ba komai za ka huta ka ga gari sannan kuma ka samu wata natsuwa ta musamman. Musamman idan ka tafi da iyalanka ana raha, ana shewa, ana ganin abubuwan da rayuwa take gudana da ita. Sannan kuma kana ganin sabbin abubuwa, da yanayin sauyin canjin, yanayi ma shi kansa wani abu ne da kuma ababen da wanda ido ya jima bai gansu ba. To gaskiya wannan yana matuƙar birge ni musamman a wannan yanayi. To ina gani gaskiya na fi son ciye-ciye a irin wannan wurare. Ko ba ko dan ba komai za ka zauna iska na kaɗa ka, kana ci, kana sha, kana jin daɗi. Abin ka wannan shi ne.

Gaskiya a cikin aikin gida da nake yi kullum, shine gaskiya na fi taya mata na in mata shara haka, bacin shara kuma nakan yi wanke-wanke in ya kama. Ban da gaskiya a cikin aikin, aikin da na fi so a gida shine in taya ta shara yayin da lokacin take aiki wurin dressing gida ta yi make sure gida yana da tsafta. Wannan shine gaskiya a maganan aikin gida. Shine wanda na fi so domin shi bai da bawani ka ji kasala a cikinsa ko gajiya ko ka ji, ah, kai baza ka iya ba. Dan shi da mafi sauƙi ne in kana son ka taimakawa iyalinka. Wannan kuma, share-share abin da na saba ne tun ina ƙarami. To shi ya sa ma bai bani wahala kwata. Idan zan yisa, nakan yisa in yisa kawai ba tare da wani jin kasala ko abin da ya jiɓinci haka ba. Wannan shine gaskiyar magana game da aikin gida da nake yi kullum.

Gaskiya kam. To dangane da, da wurin zama, gaskiya na fi son zama a cikin birni. Domin zama cikin birni ba kamar ƙauye ba. Dukda cewa ƙauye shi ma wani guri ne mai daɗin gaske. Amma kuma ai ba za ka je ƙauye ka tare ba. Ka je ka zauna zaman dundun dun. Domin birni fa birni ne. Ko ba komai a cikin birni, za ka yi kasuwanci, za ka yi, hada-hada da mutane. Sannan kuma za ka yi ta ganin abubuwan da, wanda da ba ka san su ba kuma kana kusu kullum cikin ƙara ilimi ka ke yi. Amma ko ka ga idan ƙauye ne, abin da kawai yake kai komai kullum ƙauye shine kawai za ka ci gaba da yi. Babu wani sabon abu, abun da ka saba ne na al'adu na yau da kullum. Wanda idan baya zamana, an samu wanda ya fita ba ko wanda suke fita suke zuwa da, uh, sababbin abubuwa. Za ka gani dai, abun da dai ka saba ne. Amma kana cikin birni saboda mutane ne wanda na zo, ka zo, wane ma ya zo. Za ka ga an samu canji a cikin al'amura da dama sannan kuma da sauye-sauye na abubuwa. To gaskiya, gaskiyar magana a nan ita ce shine gaskiya a wurina birni shine mafi a ala ga matum da ya zauna. Kamar yadda ni ma birni ne na fi so gaskiya. Ba ƙauye ba. Eh, ƙauye shi ma ana jin daɗi idan kana zata, amma ba kamar ace ka ɗauke shi wurin zama dundun dun ba. Wannan shine magana.

Ah, babbar magana. Gudun gaskiya fankan da na fi so, ni ba na son in ga fanka an ƙure ta. Sa'an nan kuma ba na son in ga fanka ta zama na ƙasaccen ƙasa ƙasa, ma'ana tana kan lamba ɗaya. Na fi son tsaka-tsakiya ace lamba, eh, lamba tana lamba ta uku alal misali. Domin ka sa ta daidai wa daida zai zama na ba ka cutar da kanka ba. Sannan kuma ka samu abun da kake so na tattare da buƙatar ita kunna fanka ɗin. Amma ace ka kai ta, ka ƙure ta har ya zuwa ƙarshen lamba, wannan yana iya sauyawa ta yanayin da zai ga kuma an nan ya tashi daga cikin manufar dalilin ita kunna kanta fanka ɗin domin ta samar maka iskar da kake so, sai kuma ya koma cutar da ka yi a tawani ɓangare. To a ganina ka sa ta daidai wa daida shine yafi. Musamman ma idan ba fanka kaɗai ba ne, akwai AC ma'ana, ah, wannan hura ta iska mai sanyi da take fitowa domin ta sauya yanayin guri wanda ake kiransa turawa suke kiransa AC. To ina ni ina tunani gaskiya idan ka sa shi daidai wa daida a haka ka ga ko da akwai irin wannan, um, AC ɗin za su tafi tare sannan kuma zai samar da kon-- eh, yanayi mai kyau wanda mutum yake buƙata. Wannan shine magana ta gaskiya.